Gaskiya ni bana cika karanta jarida, inda nake karanta wa a cikin yanar gizo. A yanar gizo nake karatu na. Duk abin da nake karantawa a yanar gizo ne. Na fi gane ma karatu a wurin, don ina karanta ina ga su hotuna da su wannan a yanar gizo. Amma karanta jarida sai ka je ka siya wannan. Babana ne gaskiya nake gani yake karanta jarida amma ni kan gaskiya bana cika damuwa da karanta jarida. Bana cika damuwa da shi. Ni bana cika jin daɗin yanayin siyen shi amma na yanar gizo ka ka samu kashi hau layi sai ka samu abin karanta su hotuna da su rubuce-rubucen duka masu sakawa a yanar gizo suna da yawa. Na fi gane ma in shiga yanar gizo.